Gaskiya yadda na fi so, ina so na yi rayuwa da ita mai kyau, mai amfani. Wacce kuma zan ba wa 'ya'yana tarbiyya, in kai su makaranta, in ci da su, in sha da su, in tufatar da su, in ba su ilimi mai kyau. Ta yadda duk inda suka je za a yabe su. Gaskiya inason wannan yanayi na rayuwar sannan kuma inaso nayi na zauna a gida mai kyau ahmm na zauna kuma da matata lafiya ta yadda ba zamu dinga rigima da ita ba a kan ɓangaren abinci ko irin suturar ta. Haka ne, gaskiya ina son irin dai wannan rayuwan saboda gaskiya ni ba mai son hayaniya ba ne. Wallahi kaji dai to.

Soyayya dace ne cika burejin daɗi ne. Sanin sirri bin yarda ne in kin furta mun daidai ne. Kisa aranki za abaki wanda kikeso, inbiya sadaki akaiki ɗaki na da kike so. Za na baki duka haƙƙin auren mu na so kowa na faɗin da ni dake mun dace. So so ni dake mun dace kece kika ja. Wayyo yau yazanayi. Soyayya ashe tana da zurfi. Zafinta ya zarce garwashi dafi. Tankar rijiya take a cikinta akwai zurfi. Ciki na faɗa ina buƙatar talafi. Ah ah la la la la ah.

Wallahi abokina, da iya daddare kawai nake hutawa. Ina fita ƙarfe goma sha ɗaya na safe, sannan kuma sai ƙarfe goma sha biyu nake tashi daga wajen aiki. Gaskiya ina daɗewa a wajen aiki wallahi sosai. Bana hutawa sosai. Na fi hutawa dai da daddare. Ka ga yanzu daga wajen aiki nake yanzu haka. Yauwa daga wajen aiki na taso shine na zo gida shine na nemeka yanzu muke magana da kai. To ka ji abin da yake faruwa. Wallahi, ƙarfe sha ɗaya nake fita, sannan sai sha biyu nake dawowa. Wallahi tallahi shine lokutan.

A gaskiya kayan marmarin dai da nafi so. Ina shan abarba, ayaba, kankana, gwanda da lemun zaƙi sannan kuma sai irin kayan fruit haka, irin misali a haɗa gwanda da abarba da mangwaro sai a markaɗe su. Idan aka markaɗe su sai a tace ruwan, sai a zuba a lemo, sai a sa shi a cikin wannan, sai a sa shi a wurin da zai yi sanyi, a sa masa kankara. Idan ya yi sanyi sai a bani sai in sha na zaɓi irin lemon da nake sha wallahi. Ina son irin wannan fruit ɗin.

Eh ina riƙe wa amma gaskiya kaɗan kaɗan nake riƙe wa ba sosai ba. Allah ba sosai ba ina riƙe wa. Gaskiya ban fiya riƙewa ba. Me yasa? Gaskiya dai. Allah ba na riƙe wa. Da ina riƙewa zan gama abokina. Allah ya.

Eh ina zama amma kuma gaskiya ban fiye zama ba saboda indai na zauna akan gwiwata to lokacin kamar irin nazo yin sallah ne haka shine nake zama akan gwiwata amma gaskiya ban fiye zama akan gwiwata ba saboda wurin aikinmu yana, na fi yawo a tsaye ne. Gaskiya sai na zo yin sallah dai na fiya zama akan gwiwata.

Gaskiya bana son gurin da yafiya hayaniya dayawa. Saboda wallahi yahaniya samun ciwon kai takeyi. Dan ɗazun ma wallahi mai gidan mu wanda nake yiwa aiki yana yi wa, yana yi mun faɗa wallahi. Nan faɗan da yake yi min sai da kaina ya kama ciwo. Wallahi sai da na je, sai da na je asibiti na je na siyo maganin ciwon kai wallahi na sha. Daga nan dai kaina yadai na ciwo sosai. To kaji dalilin. Wallahi bana son hayaniya. Ni na fi son irin guri yayi shiru, yauwa. Ko da waƙa aka samun in dinga jinta tana tashi kaɗan kaɗan. Idan ta dinga tashi kaɗan kaɗan. To shine. Amma bana son tadinga yin hayaniya woo wallahi bana son wannan. Wallahi wallahi banason hayaniya, yauwa nafison guri yayi shiru. Hankali na dai yafi kwanciya. Wallahi hankali na yafi kunsu.

Eh ina, ina packaging ɗinsa. Ina packaging tufafi amma gaskiya na fi yiwa irin ƙananun kaya kamar ƙaramin riga da kuma dogon wando. Gaskiya ban fi ye yi wa manyan kaya ba saboda ban iya na manyan kaya ba. Na fi yi wa na ƙananun kaya saboda ƙananun kaya sun fi iya. Don gaskiya wajen yin packaging ɗin na su ina yi da kyau sosai sosai. Wallahi na iya yadda ika mata ma kuwa. Dan ko kai ka kawo mun zan maka abin da kake so. Zan yi packaging ɗinsa, na gaya ma abokina.

To, ni dai wallahi ayyukan da nake tsara wanda suka fi mahimmanci sune gaskiya kamar dai ina yin sallah akan lokaci bautar Ubangiji kenan. Sannan in nayi sallah ina yin wanka da safe kenan sai in tafi gurin aiki. Yauwa in na tafi gun aiki naje ina yin aikina akan lokaci. Ina yin su yadda ya kamata. Sannan kuma shi kansa maigidana ina burge shi sosai sosai don yana yabawa da aikina sosai sosai wallahi. Don ina yin aikina yadda ya kamata. Sannan kuma ina samun kuɗina. Alhamdulillah. Ina godewa Allah da kuɗin da nake samu a gurin aikina domin yana biyana ayyuka, yana biyana kuɗaɗe masu yawa. Wallahi tallahi shiyasa nake son aikinsa. Shi ma kuma yana da mutunci mai gidan nawa wallahi.

Eh, muna amfani da shi amma da gaskiya da muke amfani da shi. Saboda lokacin da muke amfani da ruwan rijiya gaskiya lokacin cigaba bai zo mana ba. Amma kamar yanzu da allah ya taimake mu. Mun samu, muna da solar, muna da tuƙa-tuƙa, mun daina ɗebo ruwan rijiya gaskiya. Sai dai irin solar idan an kunna ta, ita take janyo mana ruwan daga can ƙasa. Sai ta hauro mana da shi zuwa famfo, mu kuma sai mu je mu ɗiba, muyi amfani da shi, muyi wanki, muyi wanka, muyi abinci, mui mu sha kuma. Saboda ruwan namu yana da daɗi sosai gaskiya. Da can dai na rijiya muke sha amma yanzu gaskiya bama shan ruwan rijiya. Munfi shan na solar ko na tuƙa-tuƙa. Yawa, suvbiyun nan muka, muka fi amfani da su sabida wancan lokacin ba a bamu wannan mai yawa ba. Bamu da cigaba mai yawa a lokacin gaskiya. Amma dai yanzu kam Alhamdulillah Allah ya kawo mana cigaba. Allah ya.

A'a, gaskiya bamu da Wi-Fi saboda mu, ai gidajen mu ba masu kuɗi ba ne gaskiya. Ba masu kuɗi ba ne mu. Masu kuɗi ne ai suke sashi. Mu talakawa ne, mu da ba mu da kuɗi. Yaushe muka ga damar sa Wi-Fi? Wi-Fi ai na masu kuɗi ne. Mu sai dai mu je mu sai data, sai mu saka a cikin layinmu sai mu yi amfani da ita a yadda muke so amma mu bamu da Wi-Fi. Gidajenmu na gargajiya ne, gidajen gargajiya ne da mu ba gidajen masu kuɗi ba. Gidajen masu kuɗi su ne suke sa Wi-Fi a gidajensu amma mu da muke talakawa ina muyi ina sa Wi-Fi? Muna dai zuwa mu sai data da kuɗin da muka samu a wajen aiki. In muka samu kuɗi a wajen aiki muna zuwa sai mu sa data muyi amfani da ita a cikin wayarmu kuma Alhamdulillah.